Wane lokaci a rana kafi so? Eh nafi son lokacin da daddare, nafi kuzari da yin ayyuka, sai dai lokacin safiya shima yana da albarka.

Kana yin kiran bidiyo, ina yin WhatsApp call sai dai ina fi yin WhatsApp call da mutanen da ba su a kasar nan. Misali in kana son ka ga fuskan mutum ko kuma kana son ka yi interview, na ka yi, na ka yi kiran bidiyo ko kuma wanda yake nesa kana son ka ga fuska shi, shi ma wannan na kan yi kiran bidiyo. Amma idan waya ce ta wanda yake kusa da kai, ban fi iya yin kiran bidiyo ba gaskiya.

Kana musafaha da mutane? Eh nakan yi musafaha da mutane musamman domin sada zumunci da kuma gaisawa da kuma yin ma'amala da makwobta.

Kana son cin abincin titi? Gaskiya ban fiye son cin abincin titi ba, duba da yanayin tsaftashi. Wani lokacin zaka ga ya huce ko kuma duk ƙudaje sun gama bin shi iska ta bi shi. Na fi son in cin abinci wanda za a yi shi a gida amma abinci wanda yake a shagon cin abinci a killace a mutunce shi wannan na kan ci shi domin an mutunta shi, an adana shi ba kamar abincin titi ba wanda ƙudaje da iska duk ta gama biye sh.